A'a bana harsashe lokacin bacci saboda idan lokacin bacci na ya zo kwanciya nake in yi bacci bana iya harsashe a lokacin bacci. Amma kuwa kuwa lokacin da kuma harsashen yana zuwa idan da safe ina so in kwata da wuri wuri zan yi harsashe zan tashi ƙarfe shida na safe ko bakwai na safe to in lokacin yayi riga na tashi amma bana harsashe kam.

Gaskiya yawan danginmu gaskiya muna da yawa. Dan sabida babban family ne kuma a waje ɗaya muke. 'Ya'yan kawunnai, 'ya'yan faffannu, 'ya'yan jikoki, 'ya'yan tattaɓa kunne. Gaskiya muna da yawa a gidanmu. Aƙalla mun kai mu dubu ɗaya a gidanmu gaskiya danginmu. Dan sabida babban dangi muke da shi.

A na fi son, na fi son in zauna saboda yawan tsayuwa kan saka ni ciwo, barka kasala da wasu abubuwa a jikina. Amma na idan ina zaune to nakan samu nutsuwa, ƙwaƙwalwata ta dawo normal ta fara aiki yanda ya kamata. Sometimes in kana tsaye kana samun matsala a cikin tunaninka da wasu abubuwan ka na rayuwa. Amma in kana zaune sai ka ga tunaninka ya dawo normal, ya dawo yanda ake sosai.